A'a sosai ma kuwa, ni ko nake jifa, ni ko nake jifa tayi nisa saboda da da muna yara mun faffasa ma kawunan mu kai da ni da abokanai na saboda iya jifa da dutse da muke yi majuna sai dai kawai idan an ɗauka dutse a wancan jifa wancan an fasa mashi kai haka iyaye suka dinga fama da mu har muka daina har muka girma amma ai gaskiya na iya jifa da dutse sosai.

Watanin ice cream inda na fi so shi ne vanilla da chocolate. Wa'ennan, wa'enan ice cream in suna burge ni suna ban nishaɗi. Duk sanda na shasu sai injii ina so in ƙara. Gaskiya nafi son vanilla da chocolate, eh chocolate, chocolate yana da daɗi sosai sosai chocolate.

Tabbas na iya ɗaura ƙulli sosai sosai. Ɗaura ƙulli ai ba wani abu bane. A cikin azumi kullum sai mun ɗaura kunu wanda ake sadaka ana bawa jama'a. So batun ina yawo gaskiya na saba da ƙulla dadɗaura ƙulli na kunu ma balle na mutane da yawa wanda sai muƙulle sama da guda ɗari, ɗari biyu adare. So eh na saba da ɗauri gaskiya.

A gaskiya inda ina son in je wuri, gaskiya da wuri nake zuwa saboda bana so ya zamana na ɓata ma wani lokaci ko ya zamana ya ci ana jira na. So ina ƙoƙari in yi keeping up with lokaci kamar yanda aka bada lokaci haka nake so in je saboda bana son a jira ni kuma ni ma bana son in je in ta jira. Sabida haka shi ya sa ni na fi so in ga na je wuri, wuri in gane wurare in ga na je da wuri, ba wai daga baya in je ba.

Eh to abubuwan da dama gaskiya saboda bana son ƙara aiki ma ni. Na fi so in ganni in ina yin aiki a ce daga wannan na gama. Ba wai a ce in ka gama wannan ka je ka ƙara yin wani ba a'a gaskiya bana son wannan. Bana jin daɗin shi kwata-kwata saboda haka shi yasa na fi so in zama ban aiki. A bani aiki a dunkule kawai ba wai abu a ɗinga ƙara mun daga baya a ɗinga ƙara mun a'a, na fi so aiki a yi shi a lokaci ɗaya a gama.

A'a wuta, wani irin wuta ne ni bazan kunna ba. Ai babu wutan da zan iya kunnawa ba. Indai wuta ne aka nuna ta, habawa. Ai ko wani iri ne, garwashi ne, ƙwai ne na bature ne, ko wani iri, ko yaya ne zan tada maka da wuta ko daga ina, ko a yaushe any time everyday. So.

To magunguna na nake sha gaskiya da syrup ɗin da ƙwayar duka nake haɗawa saboda shi mura in ya fara matsama da daddare ba za ka iya yin bacci ba. To ni kuma ba na so naga nazo na shiga situationship inda a ce da daddare ba zan iya yin bacci ba saboda wani abu zai takura mun ko makamancin haka. To shi ya sa gonda in kashe kuɗi in siya magunguna kala kala wanda a cikin kwana biyu zuwa uku in sha Allahu na warke. Da in tsaya ina ta ɓata makaina lokaci.

Eh ina shan madara amma gaskiya ba koyaushe ba. Saboda ni shan madara na, wata sa'in ma sai nafi wata ɗaya ban sha madara ba saboda nii bawani na cika damuwa da madara bane. Amma in dai mutan ka na gida watan sa'in zaka zo kaga shayi haɗadde shi kawai da kai kat ka sha shayi. In kuma ba za ka sha ba se ka haɗa naka. Amma dai mafi akasari wata sa'in in nazo naga aɗaya yake gaskiya na fi sha saboda kawai ɓata lokaci. Ina ce zan haɗa wannan yi yana ɗauko wancan na ɗauko wancan. Me kuma ga shayi mai madara gaskiya shi yasa na ke shan shayi da madara ba su sani. Bawai dan ina soba kodan ni in je in yi mu madara ni ba ruwa na da madara ba madara zan sha.